Wane irin kiɗa kake son ji? Eh, ina son kiɗan Hausa ne saboda kiɗan Hausa yana da daɗi sosai saboda haɗe-haɗe ake yi a gunshi. Shi ya sa nake son shi gaskiya don kiɗan yana burge ni kuma yana sa ni farin ciki sosai da sosai. Shi ya sa koda yaushe nake son yawan jin kiɗa.

A ganin ku menene bambanci tsakanin rayuwar ƙauye da ta birni? Bambancin rayuwar ƙauye data birni itace su ƙauye suna samun farin ciki da komai dai kayayyakin noma, su kuma birni akwai ilimi. Ƙauye suna basu da ilimi ne gaskiya bambancin kenan, ilimi da rashin ilimi. Bawai ba ilimi gaba ɗaya ba akwai shi amma bai kai yawan na birni ba.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Saboda cin citta a abinci yana ƙara wani lafiya na jikin ɗan adam ne. Kuma tana da amfani kaman duk magunguna zaka ga majority ana yi da cittan ne. Toh shi yasa gaskiya nake bala'in son chittan sosai.

Daga manyan motoci da zuwa ga sababbin motoci yaya tafiya daga birni suke canzawa? Eh gaskiya su sababbin motoci ƙananu sun fi zirga-zirga a cikin su manyan motoci ai wucewa suke zuwa suyi da kaya ko kuma su kawo kaya cikin garin. To wannan shine amma tafiye-tafiya normal gaskiya.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh ana samun horo mana. Ai ba yanda za'a yi ka je gun aiki ba a horar da kai ba saboda yanzu duk aikin da za ka yi sai an nuna ma physical yanda za ka yi. In ba haka ba ai mutum sai ya ringa bada wrong to sai an koya wa, ai an horar da kowa sannan za a ba shi gun yanda zai yi aiki sosai.

Kana fatan samun cin yawa? Eh mana, ina fatan samu mana saboda kowa da irin fatan da yake. Yanzu wayan sun in aka ce musu suna fata za su ce basa yi. To ka ga su ra'ayin su kenan, ni kuma ka ga ra'ayi na kenan na ina fata. Kowa dai da kalar ra'ayin shi gaskiya. Shi ne, kowa da irin abun da yake so.

Ya iyalai suke shirya kuɗin makaranta da farko, sabon zangon karatu. Eh, adashe wayansu suke yi, wayansu kuma suna tattarawa ne, suna ajiyewa da kaɗan da kaɗan ayi asusu. Lokaci na yi na biyan kuɗin sai a fasa a ɗauka. Wani kuma a banki yake ajiyewa shi ma.

Waƙar jiran amsa da sautin kira na musamman, ku faɗa game da wancan zamanin. Waƙar jiran amsa da sautin kira na musamman? Eh to, waƙa a gaskiya ta daban ce, ni ban iya ta ba kuma ba zan ce ga ta ba gaskiya, amma dai akwai wayanda sun sani.

Ina mana gani da ranar kasuwa. Eh ranar kasuwa kala kala ce ta rabu gaskiya. Mu kamar nan a Kaduna ko da yaushe ranar kasuwa ne amma banda ranar Lahadi gaskiya. Ran Lahadi akwai shagunan da ba a buɗe amma sauran ko da yaushe a buɗe suke kuma ana kasuwanci kuma ana abubuwa ma na musamman.

Me ka ke yi lokacin da ruwa yake zuwa? Eh, lokacin da ruwa yake zuwa, nema nake na fake. Saboda in ban fake ba, ruwa ya dake ni. Ai sanyi zanje, kuma kayana su jibe. Kuma in na tafi kasuwa nefa, kaga akwai matsala. To nema nake na samu gu, na fake na tsaya. In ruwa ya tsagaita, sai nayi abin da ya dace.

Yaya yara suke wasa da kuma yaya suke wasa yanzu? Eh da gaskiya in akaga farin wata yara ana fitowa ne waje, aita wasa da tsalle ana ihu har ƙarfe biy. Sha biyar dare. To amma yanzun gaskiya yaran yanzu tsoro akeji, ƙarfe goma nayi sunyi bacci ka'a kada a sace su. Saboda da ba'a satan yara amma yanzu ana yi.

Ɗanwake ku bamu labarin wannan abinci da yadda ake cinsa. Eh, ɗanwake ana yin shi da fulawa ana yi kuma na dawa. A ruwa ake sa shi in yayi za a zo a nemo choko wannan tsinke ana yi, ana ci, ana yi, ana ci. To haka gaskiya na sani. Ɗanwake da daɗi gaskiya.

Canjin kuɗin mota yaya yake shafar tsarin ku na yau da kullum? Eh to, yana shafar tsari gaskiya. Sai dai mutun ya zakayi tunda ya riga ya zama dole in an canza. Sai dai ka san dai yanda za ka yi gaskiya shine kawai. Allah dai ya samu dace amma direbobi waƴansu haka suke.

Kiran masu talla daga me ruwa zuwa me lemu, ku, ku kwaikwayi kiran da kuka saba ji. Eh to daban daban ne gaskiya kiran. Don zaka ji an ce sss to wannan shine kira ko ace me ruwa, me ruwa kawo ruwa ko me fiyota ko me lemu ko wanne dai da kalan shi.

Abdullahi ya zama Audu, Muhammadu ya zama Mamman. Ku faɗa yadda sunaye suke a taƙaitawa a baki. Akwai Sadiq sai akwai Saddiqah, akwai Jamilu akwai Jamila. Toh kowanne daman akwai su gaskiya daban daban.

Ku gaya mana game da yankin kasuwa da yamma. Eh gaskiya game da yankin kasuwa da yamma ana ɗan ciniki. Daga bayan nan wani zubun wani zai zo ne da yamma saboda zai ga wasu sun yi kwantai za su mayar da abubuwa gida to bari su saya. To haka gaskiya kasuwa take. Kaman irin na awakai haka da na abinci.

Kunya wacce rawa take takawa a tarbiyya da mu'amala a ganinku? Eh, tana taimakawa sosaima gaskiya. Saboda in mutum yanajin kunya ana gani yanada tarbiyya sosai saboda mu'amalanshi ta dabance amma mutumin da baida kunya to akwai matsala gaskiya.

Wani abinci ba ku so a yarinta amma yanzu kuna so me ya canza tuwo? Dan gaskiya muna yarinta ba mu son tuwo amma yanzu da muka girma toh gaskiya tuwo muka fi so saboda tuwo zamuta cin shinkafa ne ta ishe mu. To wata rana he muce tuwo muke so a yi. To wannan shine dalili na.

So nawa kake share ɗakin ka? Eh ina share ɗakina ne da safe sannan in na dawo da yamma na ga ina firi shima zan share in naga ba datti in kuma in ba in akwai datti in kuma ba datti to bazan share ba kawai barin shi zanyi tunda nasan na kulle da safe.

Ku bamu labarin al'adar motsa jiki da tafiya da safe a unguwar ku. Eh gaskiya ana yawan yi saboda ana motsa jiki sosai kamar ran asabar da lahadi. Wa yansu ma stadium suke zuwa Ahmadu Bello stadium nan Kaduna za su je suyi gudu wasu kuma muttala square waƴansu kuma suna zuwa gymnasium ne sun rangayi.

Me kuke faɗa a waya idan kuna son yin ƙorafi? Eh to ai ƙorafin kawai muke faɗa, direct muke faɗanta ba waye ɓoye ta muke ba. Kaza ne da kaza da kaza to kaga wannan ƙorafi ne an gane me ake nufi amma akwai wanda su da yare suke yi yaren su.

Me kuke iya yi yanzu da ba ku iya yi ba shekara goma da ta wuce? Eh, gaskiya kamar irin jan mashin da nake yi yanzu, da ba na yi. Ina tunani nema kamar da wahala kuma kamar ga shi nana ga shi nan toh amma daga baya da na gane sai na ga gaskiya ana samun kuɗi yana koma.

Ku gaya mana game da gyaran babur da motoci. Eh, babur wani zubin ya samu matsala akwai kanakawan shi za su gyara. Motar ma haka ita ma in ta samu matsala akwai masu gyaran ta za a kai ta gareji su kwance abin da ya, su dudduba ya shiga abin da ya lalace sai a gyara.

Ku gaya mana game da wurin da yanayi yake sanyi. Eh gaskiya akwai. Ka ga kamar wurin da ake yawan yin ruwa, to yana yin sanyi. Ƙanan irin waɗanda ma suke zaune kusa da rafi to su wannan gaskiya in ana sanyi, sanyi su yafi yawa in kuma zafi ake, to suna ɗan samun sanyi akan inda ba kusa da rafi suke ba.